Ahm, haƙiƙa mutane sukan yi ƙoƙari su taimaka ma junansu yayin da aka shiga wahala. Zan iya tunawa lokacin da muka shiga lokacin corona, mutane sun taimakawa junansu ta hanyoyi daban daban. Hakan ya sanya wanda yake da abinci zai taimakawa ɗan uwansa.

Haƙiƙa duk inda aka gayyace ni, taro ko wani biki ko wani, ahhh suna, ina yin ƙoƙari na je wannan guri da wurwuri, saboda cika alƙawari yana ɗaya daga cikin koyarwar addinina na musulunci.

Eh to gaskiya ne, ina sauraron waƙoƙi, ƙarin waƙoƙin Larabawa ne, bana sauraron na Hausa. Sannan ina amfani da rediyo wurin saurara tare da abin da ya shafi 'yan'uwa da 'ya'ya da kuma wa'insu daga cikin ɗalibai.

Bidiyoyin biki, hotuna da bidiyoyin biki. Har yanzu ba a cika yin bidiyo ba. Kameraman ke nan. A da ne dai ake amfani da abin da ya shafi hotuna da bidiyo, wato a cika wanke da kati da ake wankewa.

Muna bikin ranar haihuwa ne inda al'ada ta tsara mana. Sannan kuma za a gayyato 'yan uwa da abokanan arziki ai shaye-shaye da ciye-ciye da sauran abubuwan more rayuwa. Wannan shine, a takaice, yanayin da ake amfani da wannan abin da ya shafi, uh, haihuwa.